Gaskiya dai ni ba ma ma'amala da yanayin jaki ko wata dabba, sabida a inda muke ganin wannan halittan dajin yana bani wahala ma. Yanzu ni inda nake kai a ƙasa nake ba wata dabba da nake hawa.

Eh muna da manufa na wata-wata wanda ita ne burin mu saboda muna tunanin mu ga me manufarmu abin da zata kai daga wannan watan zuwa wancan watan, abin da muka aje da abin da muke tunanin za mu wuce daga ƙaramin mataki zuwa gaba.

In da nake son ziyarta da hutu shine ina son zuwa bakin ruwa, sannan ina zuwa gidan, ina son zuwa gidanzoo domin in ga namun daji, sannan ina son zuwa gidan marayu, asibitoci domin duba marasa lafiya.

Ina ajiye kuɗina ne a banki, wato ma'ana wurin ajiya, saboda ajiye su a hannu ma bai da amfani. In ba ya kama a ajiye su dole ba, ina samun wuri mai muhimmanci ne in ajiye su, musamman wurin da aka tanada don ajiya.

Gaskiya wannan kalmar dai ta na da tsauri, kumani kai na ban fahimci me take nufi ba a Hausance, amma ku duba mun ko ku sake tura mun wata kalman yadda zan fahimci abin da ake faɗa, sabida wannan bata bani ma'anar da zan iya fahimtar da ku.

Wannan kalmar idan na fahimta abin da na fahimta kamar tana so ta zama ne sau nawa kake kallon wayanka? Abin da nake tunanin kalman ta na nufi kenan amma kalma ce wadda yadda ku ka rubuta ba ta da ma'anan da mutum zai gane abun da ake nufi.